Ina son malami wanda yake karantarwa irin ta addinin musulunci, wa'azi ne, ilmantarwa ne ga mutane. Misali kaman marigayi sheikh Malam Jafar Mahmud Adam. Ina son karatunsa saboda ya san lugga ta koyarwa, ya iya sharhi, ya iya magana mai daɗi, ya iya duk wani-- duk wata hanya da zai bi domin ya ji hankalin ka. Ka fahimci me addini sannan ka samu ilimi duk ya sani. Domin muna da malamai tari tari amma gaskiya ni na fi son wa'azin malam Jafar. Saboda duk malamin da za a ce ya tsaya kan gaskiya baya kauce hanya baya shiga hurumin da ba na shi ba. So za ka same shi, za ka same shi da abubuwa da dama masu muhimmanci a tare da shi kuma abubuwan so a tare da shi. Misali, idan har malami bai damu da shiga harkar siyasa ba kawai harkar wa'azinsa ya sa a gaba. So ina ganin wannan malamin tabbas abin so ne kuma ya kamata a, a nuna masa ƙauna. To shi ka gani malamin da nake so ma baya raye. Balle ma in ce ko yana raye ne nake san shi. A'a baya raye amma ina son shi saboda me? Ya yi karatuttuka, ya yi wa'azuzzuka waɗanda suke sanya shi ya, ya zama kamar yana raye. Idan kana saurara sai ka ɗauka ma yana raye ne bai koma ga Allah ba. To gaskiya ni ina son irin wannan malamin. Ina son wannan malamin ko da wanine yake da makamanciyar, makamancin ilimi irin na shi. Gaskiya ina son shi, yana burge ni saboda me? Shi bai ɗau bangaranci ba ko kuma ya ce a'a. Wanda ma mara gaskiya ya bashi gaskiya. A'a duk baya wannan baya bin wani shehu shehu kawai Allah da Manzon sa ya sa a gaba. Shi ne abun da yake karantarwa yake koyarwa. To shi sa gaskiya ni nake son shi matuƙa kuma malami ne wanda ya san me yake yi. Saboda ko lokacin da ya mu-- ya, ya koma ga Allah ai shahada yayi saboda yana cikin sallah wasu suka zo suka harbe shi. Sannan dabda zai mutu ya nemi yafiya, ya nemi cewar duk wanda ya saɓawa da wanda ya sani da wanda bai sani ba su yafe masa. To in ba malami ɗan baiwa ba wa zai yi wannan. Maganar gaskiya ina son malam Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano. Mutumin Kano ne, ɗan asalin Kano ne kuma abin alfaharinmu ne. Ina matuƙar son shi ba ma ni kaɗai ba. Malami ne wanda ya haɗa ilimin muka na za-- da na zamani da na addini. Duk ya tattare ya haɗe. Yana da matuƙar sanin ya kamata. Sannan mutum ne mai haƙuri, mai sanin ya kamata. Baya so kibirutsu cikin wa'azuzzukansa. Ya san me yake, ya san me ya damuwar mutane. Ba zai zo ya faɗi ƙarya a kan yana so ya karɓu a idon duniya ba. Duk abin da ya faɗa daga Allah ne kuma daga Manzon sa ne. Koyarwar da Manzo ya yi da koyarwar da Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba mu cikin addininsa. Wannan hany, hanya yake bi domin faɗakar da mutane, ilmantar da mutane. Yana kyautatawa al'umma zato. Ko da ɗarikarka da shi ba ɗaya ba ce ba shi malam Sheikh Ja'far ke nan yana ƙoƙari. Ya ga ya kamanta adalci. Ma'ana idan na ce haka ya faɗi gaskiya ko mai ɗacinta ya tsage ta. So wannan shi ne dalilin da ya sa nake son shi. Ba ruwansa da wai kai kana waccan ɗariƙar bari ya juya ma ba. A'a idan gaskiya ta zo zai faɗe ta a kanka in dai kana aikata gaskiya. Idan kuma ƙarya kake faɗa in ta zo zai faɗa maka gaskiya saboda me? Da ma shi ne abun da ya kamata ace malami mai gaskiya yana yi. Amma muddin aka ce kai son zuciyarka za ka bi amma tsayan ka na malami ai ka zubar da mutuncin ka, ka zubar da damar da kake da ita ma har a gurin Allah. To amma malam Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano yana ƙoƙari, yana ƙoƙartawa a lokacin da yake raye. Shi ya sa ya samu farin jini ya karɓu kuma Allah ya sa masa albarka a cikin rayuwarsa. Sakamakon me? Sakamakon ya tsaya tsayin daka wajen gudanar da rayuwar a-- rayuwar karantarwarsa cikin gaskiya da amana da rashin nuna fifiko ga wani tsagi ko wata ɗariƙa. Alhamdulillah mudai mun ji daɗin kasancewarmu tare da shi tun a wancan lokaci har ma yanzu da baya raye. Wanda idan yana yi, idan aka kunna karatunsa za ka ɗauka yana raye ne kamar yadda na faɗa a baya. Muna matuƙar murna da samun wannan malami a jihar mu. Allah ya yi masa rahama Allah kuma ya ƙara inganta rayuwarsa, rayuwar mu baki ɗaya.